Guri ne, gurin aikin mu guri ne mai kyau, yana da tsabta sannan ga mutane suna zuwa a kowane lokaci ga tsare tsaren ayuka masu kyau.

Ina cire takalmi a gida na idan zan shiga ɗaki sabida shine yanayi na tsafta da yadda zaka kula da ɗakin.

Ina duba shi sosai kuma ina kula da shi saboda yana da matuƙar muhimmanci kuma abu ne wanda ba za a yi wasa da shi ba ɓangaren aiki.

Ana yin kiran bidiyo sosai, sabida wani lokacin wayanda za mu yi magana da su, wayanda ba daga Najeriya ba ne.

Ina son ɗakina yayi haske saboda in zama a cikin duhu, sai dole ka ganka a cikin haske kai kanka zaka ji ka a cikin farin ciki sosai da sosai.

Ina magance damuwa ne ta hanyar neman shawara. Na tattara wayanda nake ganin za su ba ni shawara, sai in tambaye su meye shawara.

Ina iya, ina iya kunna wuta sosai, ko wutan lantarki, ko wutan murhu, ko wutan gas duka kowanne ina iya.

Lokacin da na fi so a shekara lokaci guda biyu ne wanda su ne nake farin ciki a cikinsu su ne kaman watan Azumi sai Sallah.

Eh, ina son karanta littattafai sosai sabida suna da wata ƙaramuhimmanci, kuma suna ƙara wa mutum ilimi sosai akan abinda baka sani ba.

Gaskiya dai ba na ci zan farce saboda wannan abun yana da haɗari. Ya kan iya sa mutum ya sami wata matsala da bai tsammani yana da ita ba.

Ina amfani da shi sabida idan ka kwanta bacci shine za ka ji. Ka kwanta bacci ka tashi cikin kwanciyan hankali ba tare da wa jikinka nama ciwo ba.

Ina farkawa ne a yanzu ina farkawa ne kullum misalin ƙarfe huɗu na dare sannan kuma.

Eh nakan iya zama akan gwiwa musamman idan na je wurin ibada ko kuma na tafi abin da ya shafi harkar motsa jiki nakan.

Cikin kafofin wasa labarai da na ke amfani dasu ina amfani da talabijin TV kenan, ina amfani da gidan rediyo.

Ina amfani da burodi ne mai sauƙi, sannan mai laushi da daɗin ci wanda idan ka ci zai dan riƙe ma ciki na wani lokaci.

Ni, ina kallon madubi ne a rana kamar sau uku ko sau huɗu. Idan ya kamama sau biyar, zan iyayi saboda in duba yadda nake.

Ina raba ayyuka. Wani lokacin idan aiki ya mun yawa, nakan ɗauki wasu kayayyaki daga ciki in tura dayan shagon da muke amfani da shi.

A kullun ina fara aikina ne kaman misalin karfe takwas sannan ina tashi kaman zuwa shida.

Ai kullum a rana nakan duba saƙonnin aiki daban-daban, da wanda aka tura mun da wanda na tura kamar sau biyu ko sau uku.

Ina kwanciya a gado. Kalmar kwana tana nufin kwanciya ko bacci. Duka kalman abu ɗaya take. Nayi.

Ina sanya hula sosai a kaina sabida kusan kowani lokaci ina sa hula sabida tana da matu ƙar muhimmanci a tare da ni.

Launin da idanuna suke, farin ido ne mai baƙi a ciki, ba ja ba.

Eh, ina sanya tabarau sabida kula da abin da ya shafi lafiyan ido sannan kuma da ganin da kake so kayi sabida kar iska tayi ma yawa.

Yadda teburan mu su ke a wurin aiki suna tsattsara ne kowane ɓangare da ban da littattafan da suka shafi kundin aiki na wurin.

Ina tafiya da sauri a duk lokacin da hakan ya kama in yi tafiya cikin sauri. Idan kuma ya kama in yi tafiya ne ba a sauri ba to ina yi.

Yanayin da na fi so wanda na ke matuƙar jin daɗin amfani da shi, nake son yanayin shine lokaci na sanyi domin bana son yanayin zafi.

Wani lokaci ina amfani da matashin kai ne guda ɗaya amma akwai guda huɗu wanda ɗaya nata da kai ne.

Eh, ina da kayan, kayan ɗakin da nake amfani da su. Suna da matuƙar kyau, sannan irin su TV da fanka, gasu nan dai abubuwan masu kyau da bada nishaɗi.

Gaskiya dai ban iya rera waƙa ba ni, sabida ba mawaƙi bane. Amma idan wani ya yi, na ko ƙari dai ɗan.

Idan ina so in nemi izinin hutu, sai na rubuta anyar da tukun sai in tafi hutun sabida bunƙa ida.

To ai, ai rayuwan ita take da mahimmanci. Dole duk wani aiki da za kai a rayu, sai da rayuwan ma tukun. Idan ba a yin rayuwa tayina za ka.

Indai har zan yi amfani da wayana nakan kunna shi. Idan bana so in ɗauko ko abin sawa a kunne in yi amfani da shi nakan kunna Bluetooth.

Man da nake amfani da shi mai ne wanda ba zai sa indin gajin zafi ba, bayan na shafa shi wanda zai sa jikina ya bushe sosai.

Ina yi aiki bayan lokaci amma sai dai idan ya kama da babban uzuri wanda ya zama dole in yi shi ne zan yi bayan lokaci na ya ƙare.

Ina cajin waya na ne, a dul lokacin da naga cajin nan ya kai yanka goma sha biyar to na san tana buƙatan caji.

Na iya iyo a ruwa sosai sabida yana da matukar muhimmanci sannan kuma in ka iya kai kanka, za ka taimaki kanka sosai.

Ranan da take mafi kyau a ƙarshen mako, wadda nake jin daɗin kasancewa ta a rana, ita ce ranar Juma'a, ranar da na fi ƙoƙa ci sabon farin ciki.

Sharewa, sharewa da gogewa da wanke wa mu kan yi sau biyu haka a rana, da safe sannan da yamma.

Ina zubar da shara ne ta hanya kai ta wurin da aka tanada sabida kar ta cutar da wani.

Ina karanta jarida, ma lokaci bayan lokaci, amma jaridar da na fi amfani da ita ita ne ta talabijin.

Gaskiya dai ni ba wani ma'abocin shan ice cream bane, sabida ba wani ma'amala nake da shi sosai gaskiya.

To ina zuwa gidan abinci mafi kusa ne, sannan wanda suka iya abinci mai inganci da kyau.

Ina jin kukan zakara a duk lokacin da yanayi na safiya ya taho. Gari ya fara alamun wayewa lokacin na ke jin kukan.

Ina magance ƙoke-ƙoke ne ta hanyan sauraren su, mu ji abun da yake tafe da su sannan kuma da yadda matsalar su take a gurin.

Ina na iya tsallen Indiya, na koya kuma sosai don ko wanne na iya shi a cikin tsallan.

Iyaye suna ɗaya daga cikin masu ba mu ƙwarin gwiwa cewa mu tashi mu nema hakan zai taimake mu ko wanne ɓangare a rayuwa.

Ina siyan abubuwa da dama daga kasuwa, wa'inda suke da matiƙar mahimmanci inda zan yi amfani dasu. Kasuwa kamar abinci, kayan sawa.

Gaskiya de ban cika son tsayuwa ba idan ba ya kama dole ba. Nafi son zama in samu wuri mai kyau in zauna in huta.

Inda nake gaskiya bana amfani da AC shine na kan yi amfani da fanka don samun sauƙin zafi ko sanyi.

Kai ina da account, yana da matuƙar muhimmanci ka yi, a duk lokacin da ka ga dama, yana da matuƙar muhimmanci.